Man da nake amfani da shi gaskiya man kaɗanya ne saboda yana gyara jiki musamman lasanin nan. Da ni da yarana duka da shi muke amfani. Yana rage mura, yana sa fata tayi laushi, yana hana ta bushewa saboda ana sanyi jiki yana bushewa. Sannan yana hana makaushi da basu a ƙafa. Sannan yana gyara gashi kawai.

In kiyaye lafiyata ina cin abinci domin masu magana sun ce abinci ma magani ne. Idan ba ka ce shi ba kuma to magani ne zai zama abincinka. Dan haka ka gara ka ci abinci a matsayin magani kafin shi magani ya zama abincinka. Yawan cutar ka yawan magungunan da za ka sha. To shi cin abinci magani ne, magani ne na kowa cuta da basu ke ba. Dan haka ina cin abinci domin kiyaye lafiyata. Ko ba ni lafiya zan yi ko kar na ci abinci ko yaye ne ko kar na yi. Domin daga ƙarshe in ban ci abinci ba wan rasu lafiya na zai zo yi zamoni abin zai tarye min yawa.

Sosai ina son citta a cikin abinci. Tana gyara abinci sannan kuma ga shi tana ƙara lafiya, tana hana mura, tana gyara idan mutumma yana tari yana ɗan yin shayin ta, yana sha hato gaskiya. Ina son citta kuma in kasaka ta abinci kamshin da take sawa abinci yana sa citta kullum a cikin abinci ina sa ɗanye ko in sa busasshe duka biyun yana amfanin da ita gaskiya. Ina amfani da citta sosai.

To, muldai awajen aikinmu ana kiran waya anjima idan anaso a faɗi saƙo daga wani ma'aikaci zuwa wani ma'aikaci. To, muna kiran waya ko kuma ana tura ɗan aiki kamar masinja ke nan, yaje ya faɗi saƙon da aiki ya so. Ko madai mutum ya tashi da kansa ya je ya faɗa, ko wanda yake zai faɗa wa saƙon da yake son faɗa.

Da ina cikin damuwa gaskiya kawai sai in hau Facebook in kalla stories, in kalla videos haka kafin ka ce me ba na manta abinda abin da yake damuna. Gaskiya ina son social media musamman ma Facebook. Idan ina kallo gaskiya yana manta damuwowi na sosai. Haka Facebook nake hawa idan ina da damuwa in kalla labarai haka. So na yi addu'a.

Gaskiya ni dai ina son kyautar turare. Ida ina san ba da kyauta, to kyautar turare nafi bayarwa gaskiya. Ina son kamshi, haka ina son bawa mutane ma. Sannan kuma in ba turare, ba to zan ba wa mutum kuɗi idan yana da shi. Saboda wataƙila yana da wani abin da yake so ya saya da kuɗi, bayi da shi a wannan lokacin. To in na ba shi kaga zai je yayi uzurin sa, ya sayi abin da yake so da shi.

Shagon da na fi zuwa gaskiya shagon da yake kusa da mu ne. Duka abin da nake so kawai zan ɗauki. Gangara in saya ba wani nisa a tsakanin mu. To komai nake son saya zan je can in saya. Damma bana son zuwa zan iya kiransa in ji yana da shi. Dan ya ce yana da shi mai shagon ke na se in aika yara su karɓo mun. Kawai su siyo su kawo mun ba sai na je ba.

Fim ɗin da na fi so gaskiya da ina kalla, ina son kallon fim ɗin India. Amma kuma yanzu nafi son kallon fim ɗin Philippines suna mun kyau. Gaskiya ina son fim ɗin Philippines sosai. Amma fim ɗin Najeriya Hausa bana so. Yara ma dai na kudancin Najeriya, fina-finan kudancin Najeriya yauwa ina son su. Amma ina son fim ɗin Philippines.

Wayoyin da nake amfani da shi Redmi ne 14C. Wayoyin yana bani ciwon kai gaskiya. RAM ɗinsa ɗan kaɗan ne, 4GB ne. RAM ɗinsa kaɗai kaɗai, to gaskiya yana bani ciwon kai. Amma dai haka ba na nake amfani da shi saboda ba ni da kuɗin da zan sake canza wata. Amma idan na samu kuɗi to zan canza. Ba zan sake sayen waya Redmi ba. Zanje inse ko techno haka, gaskiya.

Way tab! Aini waya na kullum yana hannuna ne, kullum ko a caji na sashi to ina dannawa. Idan zan yi sallah ne kawai nake ajiye wayana in yi sallah ko kuma idan zan yi bacci sai in ajiye in yi bacci. Amma ko cin abinci nake yi to wayana yana nan a hannuna. Gaskiya bana ƙirga wasu na ke amfani da waya saboda ko da yaushe kawai ina amfani da ita ne. Yauwa haka ne.

Eh gaskiya ni ma bana kalla madubi. Ina da madubi amma gaskiya bana kalla. Ni bani da lokaci, ni ma zan kalla a ciki. Ba kwalliya nike ba, balltana in je in kalla kai na inga ko na kyau ko ban yi ba. Gaskiya ni bana kalla madubi. Sai bi a jikin windo na kam a kwai. Wani lokaci idan zan fita sai in ɗan kalla kai na kawai sai in wuce, in tafi. Shi kenan.

Tafa, mene tafa? Ni gaskiya ban ga wannan tambayar ba. Yaya kake tafa? Menene tafa kuma da Hausa? Ni gaskiya ban sani ba. Saidai a sake min bayan nan tambayar nan. Menene tafa? To sai an amsa amma ban sani da gayyakin tafawa. Dawani zai kawo hannun ka ni ma an kawo na wa mu tafa. Shime haka ne kawai abin da zan sani.

Me nike yi don ƙara aiki? Ina yin aikin da aka sa ni a lokacin da ya kamata saboda in samu in gama. Idan na gama kuma shiyya zan je in yi sauran uzina. Haka nike yi don samu in ƙara sa aiki. Ba na ɓata lokaci daga amfanin aiki, zan ci gaba ne. Daga na yi kuma zan ba wa waɗanda suka sa ni aiki dan su ga aikin suka gaba shi ke yaɗa.

Idan an bani aiki, ina tsayawa, inda zan yi shi domin in tabbatar da na yi masa ingantaccen aiki. Ina dubawa duk wani matsala da na gani a cikin aikin zan samu in fara gyarawa tukuna kafin na tura wa ɗan wasu kafana aikin, domin in tabbatar da ingantaccensa. Dan bana ma son in yi aiki a damu da shi in gyara. Na fi so duk wani gyara da na sani in gyara shi kawai da launuka.

Eh tabbas ina yin kiran bidiyo lokaci zuwa lokaci. Ina yawan yin kiran bidiyo lokacin da miji na gaskiya sosai saboda yana can garin da yake aiki, yana da nisa to. Yana yin wata kafin ya dawo ko fin wata ma to, Wani lokaci muna yin kiran bidiyo gaskiya sosai, ya kalla yara, ya yi magana da su, haka dai muma.

Gaskiya ko wane lokaci bana shekara ina so, amma ina son lokacin sanyi, ina son lokacin sanyi, sannan ina son lokacin damuna. Gaskiya yana son mu ina lokaci guda biyu saboda mutum yana bacci sosai, yadda rana zai gizo babu damuwar zafi ko dai wani abu haka. To ina son lokacin sanyi da kuma lokacin damuna ana ruwa kana bacci.

Ah gaskiya ni bana zuwa gidan fim. Ina dai kallon fim a TV a gida na. Ba sai na je ko ina ba. Muna da Startimes satellite don haka muna kallon tashoshi dayawa a gida ba ma sai mun fita mun je ko ina ba. Idan da wuta kawai zamu kunna idan mun saka kati na kallo, zamuyi ta kallan mu a gida. Muyi ta canja tashoshi. Don haka bama zuwa gidan fim.

Kiɗan da na fi son ji gaskiya na Hausa ne. Ina son kiɗa da waƙoƙin Hausa sosai. Akwai mawaƙan da ake son waƙoƙinsu da kiɗansu sosai da sosai a Hausa gaskiya. Dan haka ni nafi son kiɗan Hausa. Na Hausawa, na muna kargajiya. Ina son waɗannan kiɗan.

Eh to, ga shi nan dai rubutun nawa dai gaskiya ba so, ba sosai ya cika kyau ba. Gaskiya ni ban iya rubutu mai kyau sosai ba, amma dai ana iya ganewa, ana iya karantawa. To, ai ba matsala ko, amma dai gaskiya ni rubutuna baya da kyau sosai. Sai dai yana karantuwa, ba tare da wata matsala ba. To, haka ne.

Ina haduwa da abokan ciniki ta social media, ta yanar gizo-gizo kenan ko ta WhatsApp, ta Facebook, haka dai gaskiya. Na fi haduwa da abokan ciniki ta waɗannan kafofin sadarwa. Har ma da Instagram wani lokaci ina haduwa da abokan ciniki. Inda dai ban taɓa haduwa da abokan ciniki ba wai ina kafofin sadarwa shine Twitter, X. Gaskiya ban taɓa haduwa da abokan ciniki ko ɗaya wannan kafan sadarwa ba amma kowanne TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram duka ina da abokan ciniki na gaskiya sosai.

Eh muna sa uniform a wurin aiki saboda aiki asibiti mu ke yi, ni nas ce to. Dole muna sa uniform mana saboda a gane mu da haka. Muna saka uniform a wurin aiki tabbas haka ne muna sakawa. Kuma kowa ma, kowoni ma'aikaci yana saka kayan uniform dinsa masu shara suna sa uniform dinsu masu aika suna sa uniform ɗiansu haka dai.

A duka biyu inayi. Hata an ci da cokali ina ci da hannu. Da duka wannan samun ba cokali zan ci da hannun kuma akwai cokali zan ci da cokali. So haka nake can abinci. Duk wanda ya samu kawai yana amfani da shi. Ko hannu ko cokali duka. Bana wani zaɓen hatsi gaskiya.

Gaskiya na fi son fanka. Ban san kome ba itace na saba da ita ba saboda ban saba da AC ba. Ba mu da kuɗin AC, ta haka na fi son fanka. AC kuwa daga ci yana yin sanyi da yawa, gaskiya fanka kwakwan nan fara yin sanyi sai ka kashe abunka. Ta mu je ta talakawa haka sai na da yin son fanka.

Ina cin abincin rana da wuri kamar dai karfe ɗaya zuwa biyu haka. Daga sha biyu ne nake farawa don in ci abincin rana kowane lokaci. Musamman yanzu da nake goyo to gaskiya yana yawan jin yunwa da wuri. Haka karfe sha biyu idan sun samu ni in ci abinci sai dai in babu to sai in jira har sai an samu.

Gaskiya ni ban wani iya barkwanci ba, ai kam ban iya ba. Haka nan dai saidai idan na ji wani labarin barkwanci haka, to ni ma zan iya ba wa wasu, shi, su ɗan yi dariya. Ba wai ni in ƙirƙira barkwanci na kaina, gaskiya ban iya ba, yana mun wahala, ban iya ba. Saboda ni maganar ma, gaskiya ba wai na cika sanyi bane.

Idan an tambaye ra'ayina, zan faɗa ra'ayina da abin da yake suna. In ya kai da abin da ya sa na faɗa haka da dalilin kawo wannan ra'ayin haka dai, zan ba da bayanai yadda ya kamata. Amma idan ba a tambaye ra'ayina ba, wasu ya bana bayarwa. Shi dai kawai in shiru da abin da aka yi dai dai. In tambayeni to zan yi fada.

A'a gaskiya bana shan magani kullum. Me yasa zan sha magani kullum? Bayan bana rasa lafiya. Ina dai shan magani idan bani da lafiya shine kawai. Amma bana shan magani kullum. Idan ina warkewa ma bana gama shan magana. Daga na warke toh zan daina sha ƙira. Gaskiya haka ne. Bana shan magani kullum.

Gaskiya ba koyaushe ba, amma yawanci ina ƙetarewa amma dai ba koda yaushe ba kuma ban cika yi ba. Saboda mutane suna ganin kamar ba zama ne mai kyau ba. Wannan zaman ka ƙetare ƙafafu kamar ba zama ne mai kyau ba shi yasa A gida dai gaskiya ina yawan yi amma idan na fita waje ina wuya in yi shi.

Mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya da riƙon amana. Kamar idan abokin kai ya ji wata mummunar magana a kanka, zai yi maka magana a kanta, ya yi maka bayani kamar mutane suna cewa kaza da kaza da kaza ya kamata ka gyara abu kazan nan kuma kai ma idan baka wurin a can da ake magana zai iya kare ka ya ce aiga dalilin da ya sa ka aikata haka, shi yasa kake haka amma ba halin gaba ne. Haka ne abubuwa dai. To Shi ne mafi mahimmanci a cikin abokanci.

Watan da aka haife ni watan biyar ne. An haife ni a watan biyar, ranar uku ga watan biyar, shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai. To yanzu haka ina da shekara ashirin da takwas, na kusa in shiga ashirin da tara. To.

Yaushe nake kwana ko kuna nufin yaushe nake bacci? A, bacci kan daddare nake yin sa mana kullum amma da rana mai idan an sama dama ai ana yi. Ni kullum da daddare nake bacci na amma da rana ma idan samu dama ba nida abinyi. Ba yara kuma na suke damuna ina yin bacci na ko da yaushe.

Gaskiya idan zan yi bacci bana son haske. Sai dai ina tashi to zan kunna haske saboda in kalli komai da kyau. Amma in dai bacci zan yi to gaskiya ina kashe haske. Saboda yana damuna koya yake sai inɗan buɗe ido. Amma in dai ba haske to zan iya yin bacci mai kyau. Haka ne gaskiya bana barin haske idan zan yi bacci sai dai ina tashi.

Eh mana na iya kunna wuta. Kunnawa ne a kawai idan na kunna. Imma wuta ta kara kuke nufi to duka ina kunna wa ko ta ice, ko ta gawayi, wuta ko ta menene na iya kunna ta. Na iya kunna ko wace irin wuta. In da ɗakin yi, in ta wuta ne, wanda ake yin girki in da wuri ne duka ina yi na iya.

A'a bana sabunta da komfiyuta gaskiya, banda ma komfiyuta. Yaro na ne yake da ita kuma shi ma ba wani sabunta masa da yake yi. Wannan da suke cikin netin tara kala da na je aka tattura masa. Su ne dai yake amfani da suwa har yanzu. Bana wani sabunta wa gaskiya. Saboda ni ban yi ba sai na kai can wuri me nisa ne kafin akeyi masa. Ban samu lokaci ba ka.

Wai kudin lan wutan lantarki mu a wata gaskiya dubu shida ne. Muna biyan dubu shida ko wani wata tunda ma dai wai sun ce suna bin mu wai sauran kuɗi kawai. Amma dai ko wani wata dubu shida muke bayarwa. A wata guda mu bada dubu shida. Unwani watan ma zagayo mu sake bada dubu shida. So haka muke yi.

Sosai ina musabaha da en ajin mu a makaranta. Ina musawa mutane. Ina musafaha muƙa gaisawa mutane dukan mu matane a ajin mu to ko wa zai gaisa da kowa haka bana musaha sosai ko asibiti muka je muka ɗan ga wanda muka san shi ya sanmu to zamuyi musafaha gaskiya mu gaisa.

Gaskiya nafiso shinkafa amma dai tuwon ma ina sonsa amma dai shinkafan tadanfi dama dama tuwon, duka madai ana gajiya da su shinkafa da tuwon amma kuma tuwon an fi saurin jiyya da shi a kan shinkafa. Yauwa nafison shinkafa. Tuwon mmadai ina sonsa ammadai nafison shinkafa gaskiya To shine kawai. Game da miya da nama haka a akeso.

Matsalolin da ake za a nemo hanyoyin da za a magance su mana. Gano menene tushen matsalan a kawar da shi sannan kuma sai a gano yanda za a iya gyara matsala. Abi komai dalla dalla A gyara shi ke nan. Kowa ya huta. Farkon gyaran matsala da maganu ainihin tushen matsalan mene ne ya janyo matsala to. In aka san wannan to an kusa yi maganin matsalan.

Dangin akwai, dangin ma ai suna da yawa ba zasu ƙirgu ba. Gaskiya muna da dangi da yawa ko iya mu yaran gidan mu ma mu ashirin da biyar ne, to ballan ta na kuma sauran dangi. Ai, dangi sun fi ɗari. Gaskiya muna da yawa, ban san yawan dangin mu ba. Dama wannan sai an ƙirga sosai da sosai kuma duk ƙirge ma nasan sai an manta wasu. Muna da yawa gaskiya dai kam.

Eh ina saka agogo amma ba koda yaushe yaushe ba. Ina zanje makaranta ina saka agogo sannan ko in za a yi biki kodai wani shagali haka in mutun yayi kwalliya sosai to shima ina sanya agogo gaskiya amma a gida gaskiya ina wuya. Shima a gidan ina sanyawa kamar lokacin bukukuwa haka amma ina sawa in zanfita.

A'a bana zama a kan gwiwa. Maiyasa zan zauna a kan gwiwa? Ni bani haihuwa ma. Ni bana zama a kan gwiwa gaskiya. Bana yi. Zama a kan gwiwa ai se masu haihuwa ko? Ni ba haihuwa zan yi ba komai ba mai zai kai ni zama a kan gwiwa. Bana yi gaskiya.

Tufafin da nake so shine atampa. Atampa tamu ta Najeriya, kayan mu na gargajiya. To ina son atampa a min ita doguwar riga yauwa. Ina son wannan atampa, wannan kayan. Toh daga shi kuma sai shadda, daga shadda kuma sai leshi. Shikenan, ina son waɗannan kayan sosai kuma duka ina so ɗinka mun doguwar riga ne dukansu.

Eh ƙwarai ina iya amfani da kwamfuta. Na koyi kwamfuta tun na daɗewa. Mu ka biya kuɗi aka koya mana kwamfuta operation. Gaskiya tabbasa ina iya amfani da kwamfuta. Bayan da dai ita ma muna iya amfani da ita. Sabo da makaranta ma muna amfani da ita to, gaskiya na iya amfani da kwamfuta. Dedai gwargwado.

Eh to, na dai fara koyan ɗinki amma ban wani ƙware ba gaskiya. Da na fara koyan ɗinki sosai har na iya yanka kaya in ɗinka, to hannuna na dai bai ƙwareba. Kawai sai muka zo muka tashi daga wurin shikenan inda ake koya min ɗin, muka koma wani wuri can kuma babu me koya mun, to shikenan. Kawai se na manta yanda ake yi amma tabbas da na iya ɗinki. Haryanzun ma idan aka bani keke zan iya ɗinki, zan iya ɗinka kaya kamar in ya tsage haka, zan iya gyarawa.

To, dam ta sasanta rikici ba sannu fi can dai kuwa za a bashi hakuri. Me laifi a bashi laifinsa, ya karba laifinsa, ya ba wanda yayi wa laifi hakuri. Shikena sa zai sasanta a sa mutane su gaishe da junansu. Shikena? Shekaru sake faɗa ba ɗabi'a ba ce mai kyau. Shikena kawai?

To menene kuwa kunnen waya? Kay bangane wannan tambayar ba. Menene kunnen waya? Abinda ake sa a kunne ne a ji magana a cikin waya ko kuma dai menene? Dan shine, I mana na iya amfani da shi in kuma bashi bane to ban gane tambayar ba. Muna Hausa gabaɗaya, ka faɗi Hausa ta ku bata dawan wannan dabarar nan, kamamma baku iya Hausa bane.

Wai ice cream da na fi so shine strawberry. Yanzu kai na san strawberry flavor sosai a ice cream. Shine nafi so. Ko suna zance ice cream to shine ke saya. To in ba babu shi kuma kawai sai in karɓi vanilla. Shima ina ɗan son sa amma nafi son strawberry yiya.

In ce wa duk abin da na san zan yi don shirya shi mana dan dole. In ce wa duk abin da na san zan yi don shirya shi mana dan dole Shi ne kawai sai na zo in bisu ɗaya bayan ɗaya ina yin inna yi, in ce to na yi wannan, saura wannan, inna yi wannan, in ce tom na yi wannan, saura wannan. Haka nake yi. Shirya su kuma in zo in yi su ɗaya-ɓaya ɗaya. Ina gama kuma in tafi shikenan In ce to na gama sai kuma hutu.

Eh idan in ya zama lallai dole ba, amma in ba dole ba ne gaskiya ba na raba inda nake ayanar gizo-gizo sai in ya zama dole a raba ɗin. To shine kawai sai in raba ba'n yi ba dole ba ne gaskiya bana rabawa. Banga wani amfanin rabawa ba. Sai dai in dole ne a abun da zan yi to shi ne zan raba amma ba dole ba ne gaskiya bana rabawa.

Eh mana ina yi. Ko wanda baya yi ne. Sosai ina yin waka a cikin zuciyata. Ina yi, gaskiya ina yi mana yin waka cikin zuciyata. Musamman ma wanda nake so, toh ina yi a cikin zuciyata gaskiya. Sosai-sosai. Ina waƙa a zuciyata.

Gaskiya ba sosai ba, ni ban cika amfani da matashi ba. Na fusan bacci na haka babu matashi gaskiya. Idan ka ganni da matashi to sai dai in ba bacci zan yi ba. To kawai ina danna waya ne haka ka zan sa kaina a kai. Amma in dai bacci zan yi bana kwanciya da matashi. Nafison inkwanta haka nan kawai.

To, ana magana da abokan cinikayi, daɗa'a mana saboda aikin samanci ya tsaya abin kashe yin sarki. To dole ka musu magana cikin girmamawa ko daɗa'a, to wa kake musu magana gaskiya Tunda mun mutum ya jira ɗinki daga masu magana, haka sai ya se abin dakkai ya siyarwa ko amma kuma an kai masu magana babu wani. Baiji dadintaba aibazai siyaba ko Wani masu ya hana shi siya Mun ga wani masu shekarar ka suka yi tsana shi jiya, kar ka kar ka sake saya.

Ko in gaskiya ba na juya ba, maka nomiya ji kanta ina ci ina shan ruwa. In abin yagagareni nima haku rana ki yi daci in dai barkono ya cika yaji Gaskiya ba na iya jurewa ba, baki na yanamin zafi sosai. Ciki na ma kuma sai yi wanne. Ciki na sai yi har gizo in dai hannun na cire kum barkono miyaji. Sai in ta guda wa gaskiya. Sai sani bakuna na cika ji ba nasu.

E, gaskiya ina ƙoƙarin zuwa aiki akan lokaci duk da dai da yara yawanci suna yi latti. Amma gaskiya ina ƙoƙari haka ma na fi wasu. Tinda de wataran za a yi lattin nan amma ina ƙoƙarin zuwa dai akan lokacii. Gaskiya kasan uzuri na mai yara sai a hankali.

Launi idanun ruwan ƙasa ne brown ba? Shine launi idanunawa gaskiya Kuma yawancin mutane da sani ma duka launin idonsu kenan Dan diyya rana ma launin idonsu brown ne, wato ruwan ƙasa ko so shine kalar launin idonmu. Shine.

Application ake amfani da shi don saƙonni? A'a daiwa. Akwai messages, akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai Messenger. To duka ai ina tura saƙonni da su. Hat Telegram ma ana tura saƙonni da shi. To duka anayi da su. Duk wani application suna tura saƙonni. Kusan yawancen su ina da su gaskiya. Amma dai ainiha dama messages shine ainihi normal normal, kowa yariga ya sani ko, sai kuma email to shi ma yana tura saƙonni.

Eh, idan an tambayi shawara ta ina bayarwa, im ba'a tambaye ni ba kuma zan yi shiru da bakina. Shine kawai, in an tambayi ni shawara zan iya bayarwa, iya yadda zan iya, imma ba'a tambayeni ba. To shiru zan yi kamar ma ba na wurin, Shine kawai, rayuwar ba tsanani.

Gaskiya jagoranci yana da wahala. Ni bana ma son a bani jagoranci. Haka ni ko an ban jagoranci ayy a lokacin nake cewa bana so. Haka kuma ba waya. Bana son jagoranci saboda yana da wahala. Haka ni bana jagorantar kowa.

Ki daya kayayyaki? Wasu na irin kaya meyasa kuma zan ci gaba da ƙirga kayayyaki. Cab, ban gane wannan tambayar da gaskiya. Kaya kam aka baka baka kirga su sau ɗaya ba ya isa ba. Kifata kirgawa tsanani. Sau ɗaya maninki kirgawa, duk da ma ni ban gane wannan irin kaya bane. Inma na kirga abu sau ɗaya ma ya ishe ni.

Abubuwa dayawa suna sani dariya kamar yara na. Haka abu kaman inna kalla kaman comedy haka a online. Ko dai haka dai wani abu dai na rayuwa ma kawai idan ya ba ka haushi kuma sai yazo bawa mutum dariya. Haka, rayuwar kenan wani abu yabaka haushi wani kuma ya baka dariya. Mamma dai yara na gaskiya suna bani nishaɗi suna sani dariya so se.

So nima ba wa ba magana ne da ni. Bada haka idan mutum ya bani sirri ya tabbatar zai ke masa shi. Domin ni babu ina da lokacin da zan zauna in yi ta maganganu, yi ta maganganu da mutane bani. Hadda kai mu da na je na faɗi sirrin wani. Don haka ni In mutum ya bani sirrinsa ko ya ce min sirri ko bai ce min sirri ba, ni yana wuya in yi wannan maganar da wani. Gaskiya. Saboda ni uzirorin gaba na ban gama bani sirri.

A'a bana kunna kindir. To aini ba a masa da kindir yanzu, bansani bai yace ko anasiyarwa amma. Gaskiya ne, nitunda nake ma banta ba kunna kindir ba. Da tochi muke amfani, toci mai batir, muka dawo kuma mai caji, yan zama kuma akwai nepa to akwai wutar lantarki da naajenifi.

Ah shawara aiki idan mutum ya auna abin da zai sake yaga wannene ya fi dacewa wata sai ka ba da shawara. In an ɗauka to in ba a ɗauka ba ma kai dai ka fita, kuma in tambaye ne kamar yadda na faɗa sai an tambaye ni na ke bada shawara. Ni bana bada shawara haka nan ba a tambaye ni ba. To abun da ya dace nake bada shawara a kan sa.

Eh kwana ina ajiye abubuwa da yawa a yanar gizo-gizo. Ina da Google Drive ina ajiye abubuwa a ciki masu muhimmanci, wanda ko da ace na rasa wayana ba fata ake yi ba. To zan je in dawo dasu ba tare da wata wahala ba. Shin yanzu ina ajiye abubuwa gaskiya yanar gizo.

Abin da yake bani ƙwarangwata aiki shine na san idan na yi aikina mai kyau za a biya ni kuɗin aikina. To kuma kuɗin zan yi amfani da shi zai tallafa abubuwa da yawa. To abin da yake bani ƙwarangwata aiki nan gaskiya, sannan kuma in ga ina aiki mai kyau. Ballema yana ƙara min ƙwarin gwiwa gaskiya. Ina son kana aiki mai kyau kuma an biya ni aladan aikina.

Wai gaskiya ta raba waro kuɗi to? Ai ba ya taruwa ne tsabar kuɗan nan kuka ajiye maza a zuwa dauka a siye wannan a siya wancan. Don haka tara kuɗi gaskiya yana da wahala. In tara ma za azo a kashe. Don haka sai sa kara dai a akant kafin a je a ciro ƙilami an samu wani wata hanya. Haba an dai a je na ne? Tuni za a dauka a je a kashe.

Ah, tana nan aikin yadda ma dai yake. Da safe, a tashi ƙarfe nawa, a zo da safe a tashi ƙarfe nawa haka ne kawai Mutum ya tashi da safe, a gida kuma ya yi aikace aikacensa, shirya yara su tafi makaranta, sai kaima ka wuce wurin naka aikin. Haka ne, in yamma tayi yara sun tashi, kai ma ka tashi shikenan a dawo gida duka.

Saƙwanni, gaskiya ni nidai ko idan datana yana kunne to in an turo saƙo zanga ni amma wai ii duba. Ni bana wani duba saƙwanni a aiki gaskiya. Nan kawai data na na kunne duk wani saƙo ma zai shigo ba sai na duba ba wa don haka ni bana duba sakwanni.

Abubuwa dayawa ina jin tsoransu, kamar dai rabani da ƴaƴana, banaso a rabani dasu. Ina jin tsoron wannan abu, saboda bansan wacce rayuwa zasuyi ba, idan bani ba kuma babansu. To ina jin tsoron wannan, gaskiya. Sai kuma rashin kuɗi yana bani tsoro, domin rashin kuɗi ba ya da daɗi ko kaɗan. Ba ka dashi, ba ka da me bakannan, wash tashin hankali kenan.